Eh tabbas ina shan madara domin madara tana da matuƙar amfani a jiki kamar yadda likitoti suka, suka sanar. Sai dai bana shan madara a yayin da zan kwanta domin cikina yakan kumbura idan na sha madara a lokacin kwanciya. Madara tana da matuƙar amfani ga jikin mutum musamman tana ƙara, gyara fata.

Kana iya ba da barkwanci? Barkwanci wani nau'i ne na nishaɗi wanda mutane da dama suke gudanarwa domin ba da nishaɗi a tsakanin juna. Ina son mutum mai barkwanci. Mutum mai barkwanci yana da daɗin zama. Don haka barkwanci abu ne mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam domin yakan ba da natsuwa da farin ciki a tsakanin al'umma. Ina jin daɗin, ina jin daɗin zama da mai barkwanci, duba da cewa shi barkwanci ne abu ne mai kyau wanda yake kawo nishaɗi da farin ciki a tsakanin al'umma. Don haka barkwanci wani abu ne na nishaɗi. Duk mutum mai barkwanci za ka gaina da farin ciki a tsakanin al'umma. Don haka ina kaunar zama da mutum mai barkwanci domin yakan ba da nishaɗi da farin ciki da murmushi da sauransu. Don haka ina son barkwanci.

Kana zama kan gwiwa? Zama kan gwiwa ba abu ne da zai yiwu ba. Zama kan gwiwa, zan iya cewa ban fahimci tambayar nan ba domin ba zai yiwu in iya bada amsa gamsashiya ba. Ban fahimci me ake nufi da zama kan gwiwa ba.

A daidai lokacin da ruwa yake sauka, ana buƙatar ayi addu'o'i domin malaman Musulunci, suna karantar damu cewa mat a lokacin da ruwa yake sauka ana samun albarka tana sauka. Don haka idan ruwa ya sauka, akanyi shuka, wanda wannan shi ake kira da damina. Don haka idan ruwa ya sauka, akanyi, akanyi farin ciki ana kan samu kuma ayi shuka domin shuka tanada muhimmanci da kyau da kyau. Me kake yi a lokacin da ruwa yake zuwa? A lokacinda ruwa yazo, akan samu ayi wanke wanke, a yi wanka, a yi wanki, a yi dukkan buƙatun gida domin samu a tabbatar da komai ya tafi daidai yadda ya kamata. Don haka ina jin daɗin amfani da ruwa domin ayyukan gida da sha da sauransu.

Yaya kake kawowa gidanku? Gaskiya wannan tambayar ta bani wahala. Duba da cewa ban fahimci inda ta dosa ba, balle in bada amsa. Amma zan iya cewa nakan kawo gidan mu cikin mota ko a keke da dai sau.

Nakan kunna Bluetooth kullum domin in samu a tura mun abubuwa kamar irin su hotuna, bidiyoyi da sauran ayyuka. Nakan kunna Bluetooth domin in karɓa wasu fayiloli nake yin ayika domin aikina nakan yi shi da waya. Nakan kunna Bluetooth domin tura saƙon murya da za a yi aiki da shi. Duba da cewa aiki na na jarida ne, nakan kunna Bluetooth domin tura saƙon murya da za a gyara a matsayin rahoto a kuma sake shi wanne iya kuwa ya ji. Don haka Bluetooth abu ne da nake amfani da shi a yau da kullum domin gudanar da ayyuka na a matsayina na mai aikin jarida. Nakan kuma kunna Bluetooth domin karɓar hotuna, bidiyoyi, saƙon muaya da dai sauran su.